Idan na baro wajen IT ofis kenan, abubuwan da nake fara koyo sun yi mamaki, sun yi mamaki tare da koyon in dawo gida. Bayan da na dawo gida, zan fara yin shirye-shiryen abubuwa.

A gaskiya muna yin abinci daban-daban kusan kullum. Abincin mu ko duk suna da mahimmanci, suna da amfani a jiki. Kuma mutane suna yawan son abincin mu, to haka ke, sa muke yin.

Wasu 'yan turuɗi masu cewa za a yi kamfafa turuɗin yana nan da bin da wurin da wuta ke fita, namu gaskiya ce, sun wali ɗan wahala haka ko amma yana da kyau yi shi.